Duk lokacin da kayana sukayi dauɗa nakan sa ruwa da sabulu da omo in wanke su in goge su. Ko wane lokaci ina wanke tufafina domin ita tsafta tana da kyau. Kuba farin cikin datti yakan haifar musu da yanayi mara kyau. Amma dai nakan yi wanki duk lokacin da naga kayana sun yi datti nakan wanke su.

Ina son dafa ƙwai mana domin in ci domin cin ƙwai ƙwaya ɗaya ma yana da muhimmanci a rayuwar ɗan Adam. Ina son dafa ƙwai in ci in more.

Nakan jira a layi musamman ma idan an riga ni dole in jira layi yazo kaina. In ya gudu saboda na gaban ya riga ni ne, dole in jira shi a layi. Nakan bi layi domin bin ƙa'idar layi, mutum ya riga ka dole ka jira shi.

Kafin in kwana da yamma, na farko na kan ce in motsa jiki. Na biyu idan na dawo na kan yi wanka in samu in ɗan sha ruwan ti, ko madara haka. Tukunna kafin in kwanta, idan na ci abu ko na sha abu, na kan bashi munti talatin ko munti arba'in. Tukunna idan zan kwanta na kan yi addu'a domin tsari daga sharrin shedanu da mutane. Na kan yi addu'a kafin in kwanta. Tukunna sai in sa gargadi na in kwanta.

Gidan abincin da na fi so, gidan abincin da na tadda shi lokacin da nake jin yunwa in ba a gida na ke ba, duk inda na tadda shi a buɗe to nakan zauna in cin abincin amma abincin da ya kwanta mun a rai, mai rai da lafiya wanda zai gina mun jiki shi nafi so.

Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai wannan rana. Ai sai shagali, sai murna, sai farin ciki. Ina jin murna, ina jin farin ciki, ina jin annashuwa. Wannan rana takan zamanto min rana ce muhimmiya a gade ni. Rana ce da nake farin ciki, rana ce da nake alfahari da ita. Gaskiya farin cikin da nake ji a wannan rana ma ba zai matsaltu ba. Toh da kuɗi fa, anan da za a biya ka hakkin ka ka yi aiki. Ba ranar da ta kai wannan rana farin ciki da murna saboda tsabar murna harma karasa abin da zan yi. Domin murna da jin daɗi sosai maka.

Eh mana, na kan bi ƙa'idodin aiki. Na kan fito lokacin da ka ce in fito, na kan tashi lokacin da ka ce in tashi. Na kan tsaya iyakacin ayyukan da yake nawa. Ba na shiga aikin wani domin motsa in kare hakkina, tsabtace aiki na domin inganta hakki na. Gaskiya ina kare ƙa'idodin aikina sosai sosai. Na kan tsaya inda ka tsai da ni, na kan je inda ka ce in je. Wani ci ne.

Nakan nemi izinin hutu ta rubuta, ta rubuta wa ko kuma zuwa tambaya. Duk lokacin da tafiya ta same ni ko kuma wani uziri mai ƙarfi wanda zai hana na fito aiki, nakan je in nemi izinin hutawa, a bani tayim na hutawa ko kuma a bani lokaci. Tabbas nakan nemi izinin hutawa lokacin da abubuwa suka cuɗe mu ko kuma uziri ina tafiya ko na rashin lafiya ko kuma na sautin abubuwa haka wanda za su hana ni zuwa. Domin idan banzo ba ta rda neman izinin izini ba, to akwai matsala ba ƙarama ba, sa'ilin nan na aika ta ba daidai ba. Idan kuma gajiya ne nakan so in huta kamar zan tafi wani wurin ne da ni da iyalai na, nakan nemi a bani tayim in je in huta ko kuma in je wasu ziyarori nawa na kakin kai na. Tabbas nakan nemi izini lokacin da ya buƙata.

Fari da gaske, zan san buɗe taga a ɗaki musamman lokacin zafi domin samun iska. Domin rashin buɗe taga yakan haifar da matsaloli da yawa daban daban, da rashin lafiyoyi da kuma buɗe taga yakan sa iska ta fita ta shigo. Ma'ana ka samu matile shin ka sami iska bai kyau tana shigo ba. Nakan buɗe taga gaskiya musamman lokacin da zafi ya ishe ni, in buɗe domin iska ta shigo domin wani jiɗaɗin hutawa ko wani jiɗaɗin yin bacci, in saka ta in ɓare dashi in wala. Tabbas haka ne, ina buɗe taga amma fasai a lokacin zafi. Lokacin sanyi da lokacin da ake ƙura bana buɗe taga saboda kar ƙura ta shigo. In kuma sanyi ne na buɗe taga ka da sanyi ya shigo ya kama ni, na buɗe taga a lokacin zafi.

Kai sosai fa kam, nakan zuwa aiki lokaci akan lokaci. Duk lokacin da aka ce lokacin ne na futowa aikina, na ƙan ƙokari in je a lokacin. Domin zuwa wurin aiki da wuri yakan sa kana ka ɗauki aikin da muhimmanci. Kai kanka kuma duk abin da za ka yi za ka yi shi cikin kwanciyar hankali. A a, kana aiki agurguje agurguje kamar kana sauri sauri, karshe ma aikin ya zo bai kyau ba. Gaskiya dai nakan je akan lokaci, sabo da zuwa akan lokaci yakan bani damar in yi aikina cikin nutsuwa da kwanciyar hankali tukunna. Ma'aikatar da nake aiki zuwa na da wuri yakan nuna musu cewa na damu da aikin da nake yi. Wai na san ci gaban wurin aikin. Dalilin wannan su kan su za su bani muhimmanci, za su tabbatar cewa na damu da wannan aikin da nake fata.